Eh ina iya dafa abinci sosai. Na iya dafa abinci musamman shinkafa da wake. Ina iya, na iya dafa abinci sosai ba ɗan kaɗan ba. Ina iya sosai sosai. Ko wani kalan abinci ina iya dafawa sosai ma kuwa na iya abinci.

Na'am, eh ina hutawa wurin aiki lokacin break. Idan mun tafi break haka ko lokacin sallah, mu je muyi sallah to a lokacin nan nake samun isashen lokacin da nake ɗan hutawa a wajen aiki kafin na kuma ɗin komawa wajen aikin nan. Eh haka doka ta sani.

Eh, sosai ma ina raba abinci da mutane. Sakamakon kuma yanayin wajajenmu, society mu inda muke zama muna cin abinci ne yawanci ma da mutane. Muna fitar da abincin gidanmu, su ma su fitar da na gidansu. Haka dai sai mu zauna sai mu hada kai sai mu ci abinci.

Eh ina cin abincin titi amma kuma idan ya kasance abinci akwai kulawa a wajen saboda ina da ƙyanƙyami sosai da sosai. Ina da ƙyanƙyami abu kaɗan idan na gani idan bai min ba dai to ina wuni ban ci komai ba. So shiyasa sai na zaɓa abincin da zan ci kaman a hotel haka mai ɗan tsafta da kyau.

Eh ina zuwa wurare da wuri, especially idan na fahimci abun zuwa wurin yana da matukar muhimmanci ana bukata na a wurin. To gaskiya nakan je wurin da wuri saboda gudun ɓata lokaci da kuma ɓatawa mutane lokaci a wurin.

A'a, gaskiya ba na iya ɗinka tufafi. Ko wani irin ma kuwa ba na iya ɗinkawa. Amma kamar yanzu a ce idan tufafin nawa a ɗinke yake ya ɗan fashe ta wani fili to wannan ina iya gyara shi in ɗinke shi ƙarami in ya kasance ƙarami ne.

Sosai ma kuwa ina kulle ƙofa a kulli yaumen, kulli yaumen. Musamman ma idan zan kwata da daddare bana iya barin ƙofa buɗe. Na kan iya kulle ƙofa in yaso in ɗan buɗe ta ga na karani haka idan kunna fanka na dan samu ventilation na iska.

Eh, abincin da naya waita ci da safe idan na tashi nakan yi brush, nakan sha ruwa, in na sha ruwa toh nakan samu milk da kuma ɗan bread dina kaɗan haka nakan sha toh wannan dai fi buƙatar shi da safe.

Eh, abubuwa da dama ake yi al'amarin sai a hankali. Amma kuwa gaskiya ni na fi yawaita yin karatu ne. Na fi yawaita yin karatu gaskiya a kulli yaumin domin in dai zan kasance ni kaɗai to na fi yawaita yin karatu. Karatu yana ɗaya daga cikin ayyukan da na fi rayuwa.

Eh, a abun hawa, a abun hawa. Idan na tashi daga wajen aikina nakan hau tagzi ko kuma nakan hau a daidaita sahu wato mashin mai taya uku saboda in samu isa gida daidai lokacin. Saboda wajen aikina da gida akwai ɗan tazara kaɗan.

Eh sahal nona yadda yake kaman yadda sunana dina yake nakan dauki alphabet guda daya na farko to nakan yi wani irin yanayi da kuma salo wajen ganin ya ba da ma'ana da kuma ba wanda kwaikwaiyi shi in ba niɗin da kaina na maimaita shi ba.

Eh, normal tsintsiya dai normal tsintsiya. Amma ina using wannan tsintsiyan namu na gargajiya wato na gida wanda ake zuwa daji aje a tsinko shi, a yi shi, a killace shi, a tsara shi ya yi kyau domin ya fi daɗin amfani especially wajen ɗakunan mu.

Eh ƙwarai kuwa ba damuwa bane kasancewa ta a wurare mai hayaniya. Ina bukata ba wani matsala bane. Amma in ya kasance hayaniya kuma bana tashi hankali ba kuma ba matsala bane. Hmm.

A'a, ba ni da katin kasuwanci. Ba ni da katin kasuwanci sakamakon na ɗanyi dai taba kasuwanci kadan kuma ban girma a kasuwanci ba. Wanda yanzu haka ma ɗalibi nake karatu nake yi. Ina ganin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ban kasance ina tare da katin, ina da katin kasuwanci.

Eh, a kan laa ruwan da nake sha ina shan gasunan gorunan yanzu haka ma ina tare da su. Leda paket ɗin ina shan gora biyar, gora huɗu gaskiya. Ban sha bane in sha gora huɗu amma ina shan daga biyar dai zuwa sama. Eh, wannan ruwan ya kasance ina shan shi kullum.

Sosai ma ina iya tsalle i a igiya. Ina iya tsallake igiya, sakamakon jikina din ba nauyi yake minba. Kuma ina exercise sosai da sosai wanda ina ganin ɗan ƙwallo ne ni, ina buga ƙwallon ƙafa to tsalle i a igiya normal ne wannan ba ya kawo min matsala.

Eh ina magane koke koke, magance koke koke ne. Da farko zan zauna ne yi in fuskanci matsalar ta ina ne ya samo asali matsalar. To daga nan kuma sai in yi ƙoƙarin gane ya zan fara magance shi ta ya zan shawo kan wannan matsalar da. Saboda duk abun da zaka magance shi, dole yana da ki ka san mene ne ya assasa shi.

Ranar da nake zuwa kasuwa ina zuwa weekend. Weekend nake zuwa kasuwa saboda in ba weekend ba ina makaranta. Amma in na samu hutun weekend sai in samu hutun mako sai in tafi kasuwancin kun je muduba mun samu abun da mu, abun da za mu dogaro da kai.

A'a, ba mu sa uniform a wurin aiki. Sakamakon ba wai organization bane ko kuma woni company bane muke, wata ma'aikata bane. No kasuwa za mu je, mu je mu kasa abu, eh mu kasa abu, mu samu ciniki, a zo a siya ɗaya-ɗaya.

A'a, ba na amfani da maitaimakin murya gaskiya. Bana amfani da shi, eh, idan zan yi magana dai. To ni ne kawai direct to ban da wato third party a kan alamar rayuwan yau da gobe. Ko in zan yi wani abu na magana, ni kaɗai nake yin shi ni nake zantarwa.

Eh akwai wata manufarmu da muke da shi na wata-wata, particularly musamman ma a wajen kasuwancinmu saboda muna wani adashi na haɗa kuɗi. A kowani wata muna haɗawa, a watan kuma za mu ba mutum ɗaya. Mu goma ne, mu haɗa mu haɗa a wata mu ba mutum ɗaya, mu haɗa mu haɗa a wata mu ba mutum ɗaya.

Eh ina tafiya a wurare ne a mota, a mota, abun hawa. Eeh, sai dai idan ya kasance a cikin garin da nake da kuma zan yi tafiya to wannan kuma akwai abun hawan da ba mota ba, wata mashin sai mu hau shi motorcycle sai mu je da shi in haka.

Ma'abocin karanta jarida ne sosai ina karanta jarida. Sakamakon da yanzu ba a samun jaridan hannu, to gashi nan a wayoyinmu, a nan nake karanta jarida. Hmm, musamman ma idan ina bibiyan wata labarin da nake son in ji ƙarshen ta.

Eh, a wata ɗaya ina yanka farce sau biyu, sau uku. Sakamakon farce na baya fita da wuri, baya fita da wuri. Ina yanka dai kowane Juma'a, wani lokacin kuma Juma'a biyu sai in yanka. Wani lokacin kuwa Juma'a ɗaya sai in yanka. Haka na ke yin shi. Sakamakon baya fita da wuri.

Ina iya kunna wuta, ina iya kunna wuta ko da rana ko da daddare. Particularly idan ina son yin karatu. Sannan idan ina son yin karatu ina kunna wuta. Amma idan zan kwanta bacci bana bacci da wuta a kai na, ina kashe wuta. Naka amin yake.

Ina rubuta rahoto a kullum yana kai so uku. Ina kullum rubuta rahoto yana kai so uku a kulli yomin a shafi na na Facebook. Saboda kama idda na faɗa ina bibiyan yanar gizo sosai da sosai kuma nima abokin sun rubutu da karatu ne.

Eh gaskiya ina kammala aiki na akan lokaci. Sakamakon kuma bana wasa da lokaci musamman ma awajen aiki. Saboda duk wani abun da zan yi, na kan yi abu mai muhimmanci a rayuwa. Saboda haka aikina na ɗauke shi da muhimmanci saboda haka dole ne in riƙe shi da muhimmanci don gama shi akan lokaci saboda gudun matsala.

Eh ina ɗaukan hotuna amma ba sosai ba gaskiya ni ba ma abocin son yin hoto akai-akai ba ne amma ina ɗaukan hotuna kam ina ɗaukan hotuna amma ba sosai ba. Sakamakon ni dai mutum ne mai jin kunyan kyamara, gaskiya ban cika son kafa kyamara ba amma ina hotuna.

Eh ina tafiya kasuwanci. Ina tafiya kasuwanci sosai da sosai saboda na yi ɗan kasuwane kamar dai na faɗa a baya. Ina zuwa siyan kaya ne, wanda zan zo in kasa shi in sayar. To nakan iya tafiya kasuwanci wurare daban daban daban don samu dogaro da kai da rufa tsire.

Eh, a wurin aiki a wurin aikina ina so in canza abubuwa da dama. Sakamakonsun ɗan juma saboda ina so in canza kaman teburi na, ina so in canza kaman shagon ɗin ma gaba da yari akwai inda buhu dai faffashi. Ina so in gyarra shi don in gan tau.

Eh aka yanci abunda na fi so. Na fi so mutum munagaragajiya, gargajiya. Ina so mutum munagaragajiya mai 'yan kuka. Akwai kuma tuwonmu nagaragajiya still da tuwo tuƙuke ko kuma semobita Saemo dinnan ina so in shi sosai da mai 'yan kuka.

Eh gaskiya, ina fi son shayi. Na fi son shayi. Kofi ina shan kofi amma ban cika shan shi sosai ba gaskiya. Na fi son shayi. Nafi son shayi Shayi nan shine the best, shine mai muhimmanci a gareni especially ma idan ana sanyi. Nakan sha shayi sosai da safe, da rana da dare duka ina sha.

Eh sosai sosai ma amma kuma ba masu nauyi ba. Tufafin in ya kasance bai da nauyi kuma bai takurani ba. Na fi son in jini cikin sarari a cikin tufafin musamman ma da daddare in zan kwana. Na fi son in samu wanda yake bai da nauyi yana da sarari sosai a ciki.

Eh gudun fankar da na fi so dai, wato nomba fo. Nomba four na fi so in sawa ko nomba three. Eh saboda nomba one ya yi wa, yana gudu sosai. Nomba two yana gudu sosai. Nomba three yana dan dede da kuma nomba four. To na fi son sa fanka wannan nomban.

Eh, ina inganta wajen aikina, saka sosai da sosai musamman wajen ganin na furanta wa customers dina. Saboda customers sune wajen aikin nawa gaskiya. To wajen ganin dai na sauwaka musu duk wani abun da zai sa su farin ciki a kan harkar kasuwanci na kan bi.

A'a, ina sanya tabarau. Ina sanya tabarau sosai da sosai amma ina sanya shine kawai saboda kwalliya ba wai saboda ciwon ido ba ko wata matsala ba. A'a, kawai tabarau ni yana ɗaya daga cikin abun da nake so idan zan yi kwalliya na don in fita shaƙatawa ko kuma in fita waje.

A burina wajen aiki shine, gaskiya nasara. Ina son wato ya kasance, na cika buruka na sosai a wajen aikina. In samu nasara, in samu in taimaki kaina, in taimaki al'umma, in taimaki 'yan uwana. Wannan shine burina wajen aikina.

Ina sayan abubuwa da yawa daga kasuwa. Duk abun da ya kama na ka buƙaci shi idan har dai yana kasuwa ne to nakan je in siyo shi a kasuwa. Ina sayan kayan sawa, ina sayan abinci, ina sayan kayan more rai. Duk wani abu da yana rayuwa, inda yana kasuwa kuma buƙaci shi zan je.

Ina son ziyartar wurare daddama musamman ina so in ziyarci ƙasar Saudiya Saudi Arabia. Ina so kuma in ziyarci ƙasar Dubai. Ina so in ziyarci London. Ina so in ziyarci Canada. Ina so in ziyarci Mexico duk.

Eh daga isa na wajen kasuwanci na, abu na farko da zan yi shine buɗe shago na. In na buɗe shago na, zan yi mofing cikin shago na, zan duba kayayyaki. Me ake da bukata, menene za a bukata, menene ya rage, menene zan kawo, menene yawancin nan? To su na ke duddubawa kafin nan da in fara komawa kasuwa.

Wallahi akwai kyakkyawan dangantaka na mu'amala tsakaninmu da abokanayan kasuwancinmu. Wajen ganin muna waje ɗaya ne mun zama tamkar 'yan uwa. Muna harkokin kasuwanci tare. Idan bai da kaya, zai zo ya karɓa idan ina da kaya. Ban da kaya, zanje in karɓa a gurinshi. To akwai irin waɗannan alakar sosai da sosai kuma muna fahimtar juna fiye da yadda ake tunani.

Ina ba da shawara a wurin aiki sosai da sosai ma, musamman ga waƴanda muke aiki tare da su wajen yaran gidan mu ke nan. To waƴannan ina ba su shawa duk abun da na gani sukayi na kuskure kuma na son gyara a fada musu don kiyaye gaba. To ina basu shawara in nuna musu ga halin da ake ciki kuma ga yadda abun yake ga yadda ya kamata ya kasance don gaba ya gyara ko ina nan ko ba na nan zai yi mai kyau don inganta kasuwanci.

A'a, ina magana da abokanayen cinikina cikin salo, cikin girmamawa, cikin mutuntawa saboda abokanayen cinikina su ne jigo rayuwata. To idan sun zo su ne sayayyan kaya ko cinikayya tare da ni to nakan girmama su, nakan ba su mutunci sosai da sosai da kuma girmama su saboda fara'a da murmushi da what ever.

Eh, ina daidaita aiki da rayuwa. Ko wanne ina bashi lokacinsa. Ita damar rayuwan dungurungun dinta. Idan ba ka da aikin yi ba rayuwa ba ce. Saboda haka gaske ina daidaita shi, ina ba kowanne muhimmanci da kuma lokacinsa. Wannan shine.

Ina shirya ayyukan kasuwanci na cikin tsari saboda kome akwai plan, akwai tsari. Wato ina bashi tsari sosai da sosai. Don ganin na inganta shi, na bashi duk wani ƙasafin da ya kamata ace na bayar saboda me? Saboda in samu nasara a kan abu.

Gaskiya ina amfani da apps da yawa akwai ana, ina amfani babban shine Facebook. Ina amfani da Facebook, ina amfani da YouTube, ina amfani da WhatsApp, ina amfani da X, ina amfani da Snapchat, ina amfani da yawan duka wasu Instagram ina amfani da su sosai da sosai.

Lokacin rlda ruwa yake zuwa gaskiya nafi fakewa a gida. Ina gida idan, ina shago ne kuma ina cikin shago. So nakan samu nutsuwa wannan lokacin saboda garin duka zai yi dadi, zai yi sanyi to zan yi karatu sosai wannan lokacin. Inun barci ne kuma nakan kwantani barci sosai don jin dadi.

A teburi mu a wurin aiki yadda yake yana nan ne babban teburi ne muke da shi a waje sai kuma cupboard da muke da shi a cikin shago saboda petroleum product ne muke siya daga fetur ya kama gas ya kama. Wannan to akwai babban tebur a waje akwai kuma cupboard da muka bubbu da shi a cikin shago don kasa kaya.

Sosaima sosaima, munabin ƙa'idojin aiki duk wani abun da aka ce doka ne abun jin aiki to munabin ƙa'idoji. In dokan ƙasa ne, in dokan gwamnati ne, in dokan anguwa ne, duka wannan munabin doka don samun ganin munyi komai cikin tsari da kuma doka da oda.

Eh gaskiya na fi yin wasa a waje wasan ƙwallo, wasan ƙwallon ƙafa. Na fi son ƙwallon ƙafa dan wani sau tare da Yawa lokacin da yamma nakan iya tafiya in je in yi wasan ƙwallon ƙafa. Kuma in na tashi daga wajen kasuwanci na sai in shirya in je in buga ƙwallon ƙafa. Ina son wasan ƙwallon ƙafa sosai sosai, shi na fi yi.

Eh madubi ina gani sau uku kaman sau uku haka a rana. Idan na shirya zan fita waje na kanga madubi, da kuma idan na dawo nayi wanka na kanga madubi, da kuma idan nayi wanka da yamma eh ko da daddare shima na kan ɗan duba madubi haka kalas.

Eh ina jira layi sosai da sosai. Idan ya kasance naje kuma na tar da mutane na kan samu. Naje na tambaya mu gaisa da mutane, na tambaya tambaya wanene mai na karshe a wannan layin? In ya faɗa min "in ceto ina bayan ka", sai in samu wuri in zauna. Wannan na ya wai ta yin shine a wajen banki. In naje banki saboda layi wajen banki.

A'a, ba na yi gaskiya. Ba na yi, hasali ma ni idan ina bacci ma mutum kan iya cewa wai kamar ba mutum ma wajen. Saboda ni na kan iya bacci na cikin natsuwa, kwanciya na babu ko motsi ban cika yi ba ko juye-juye ban cika yi ba. Haka na ke bacci na ni, ba na rasa shi a bacci.

Eh ina cin citta amma ba sosai ba gaskiya. In yi sosai yana kawo min matsala. Ba na jin daɗi amma kuma ba sosai ba. Kaɗan haka nake sa shi a ciki saboda mun samu test din abincin, ya samu fataji din cin abincin. Eh, hana shi ne.

Eh ina kunna sanarwa a apps. Ko wane apps ma duk wanda yake da muhimmanci ina kunna sanarwa. Sakamakon ayyuka da kuma activities ɗin rayuwa, sabgogin rayuwa, su lakan kunna sanarwa saboda idan lokacin yin abokan app ɗin ya yi sai yayi alatun ɗin mota. Wannan haka ne yana yi, yana yin shi sosai.

Eh, yadda muke kare kanmu daga sauro, muna da rigan sauro Muna da wannan sange net dinnan da ake ɗaura wa a kan gado don sauro. Sannan kuwa muna amfani da mosquito coil kafin mu shiga bacci, sai kunna mosquito in ya ƙone sai mu buɗe ɗakin ɗin mu shiga sauro mu shiga wannan rigan sauro.

Eh ƙwarai kuwa tana daidaitawa da kanta saboda wayan da na ke amfani da shi Samsung ne, tana amfani da yanayin lokaci. Eh idan waje yayi has duhu to hasken da zai baka zaka kalla ya zo da wani brightening ne yaɗan sa ja-ja-ja-ja a cikin hasken kuma yana rage ƙarfin wutan haka kuma idan haske ya yi yawa kuma zaka iya cirewa haka ne.

Ina iya bada barkwanci, ina iya bada barkwanci. Gaskiya sautari dayawa so ina hira da mutane ko a filin kasuwanci ko a makaranta su ce "dahiru kana da abun dariya." Su na ce ina da, ina da abun dariya suna son wasu da dama suna son hira da ni sosai da sosai. Hmm, haka ne.

Eh ina son abincin gargajiya, na farko miyan kuka da tuwon shinkafa tukuki ko tuwon semo. Ina son miyan tafasa, ina son miyan shuwaka, ina son miyan zogale, ina son miyan kuɓewa. Wannan miyan ina son su sosai sosai.

Gaskiya ni na fi son hawan matakala. Matatalan nan ne na fi son hawa. Matakalan nan na fi son hawa, shi ya kan lifting. Hmmm saboda matakalan nan ya fi bani natsuwa da kwanciyar hankali, ni kam gaskiya shi na ke amfani da shi ma duk inda na je, ko banki ko zuwa wani kamfani ko ina na je da matakala na ke amfani da shi.

Gaskiya ni ban yi zaman manne ina tofa miyau ba fa. Gaskiya ban yi sama ina tofa miyau ba. Idon da ina tofa miyau toh gaskiya ina ganin wani abu ya shiga bakina. Wani ya shiga bakina kuma na kanta fi toilet ne a can zan je in tofa miyau in wanke bakina Abuja.

Wallahi har yau dai ina ƙoƙarin inga nankoya amma ban iya tara tsabar kuɗi ba. Bana iya tara tsabar kuɗi, duk kuɗin da zai zo duka to sai naji bukatu ya fito kuma wanda za a yi da shi. To sai a je a yi wannan da shi to Alhamdulillah wannan ma nasara ce sosai. Amma bana iya ta a je kuɗi a jikina wallahi.

Ina share gura kaman sau biyu haka a rana. Ina share gura idon na shigo kasuwanci na, na bugu genai kasuwanci na, na gana gunan da kuma dara na haka, dara na haka. Na zo ina ɗan mopin kuma na wojen wanda zan yi hira da shi haka zuwa yamma sai rufi shagon ɗin haka nake.

Eh lokaci a shekara na fi son lokacin ka ka Kaka'an nan lokacin da anyi harvestin jama'a duka sun dawo gari basa wajajen kasuwa, wajajen gona ko kuma lambuna. To na fi son wannan lokacin saboda kasuwa yafi tafiya ana mu'amala na yau da kullum duka da mutane duka a ciki a gari. Hmm.

Eh ina sanya safa amma ba kullum ba gaskiya. Na fi sanya safa idan zan sa sawu ciki in zan fita amma in zan sa normal shoe banci ba kana sanya safa ba kuma na fi sanya safa mana lokacin sanyi. Idan ana sanyi nakan sanya safa saboda gudun sanyi a ƙafa ta. Haka ne.

Eh ana yin ciniki a kasuwa, da yake kasuwa mun ɗin kusan za a ce, Abu ne namai ne da mashi ne don mashi na wuce mai ya ƙare za ka samu mai. Don wannan ana dai yin tattaɓawa, ana tattaɓawa dai na rufin asiri na ana sama da kuma biyan buƙatu, Alhamdulillah.

Eh, wurin aikinmu yana nan ne a bakin hanya amma ba babban hanya na main hanya ba na kan Ojiba Federal Road ba. Yana nan ne a cikin bakin, a kan bakin hanya na cikin anguwa. To, ana muka kafa tebur namu da container mu na shagon muke saida mai din wujajen sayar da mutanen anguwa da kuma mutane cikin gari kamar su wukata.

Amma ko rana Jumma'a, ranar Jumma'a gaskiya ranar Jumma'a ta fi min kyau kaman ni ka. Saboda idan gari ya waye ranar Juma'a zan fita wajen ka, saboda bana naka sa zan yi sadaka. Ranar Juma'a ko wace rana zan yi sadaka, siya sukul siga ko alaiwa in raba wa yara. Sannan kuma sha biyu kuma zan koma gida. Zan yi wanka, in shirya, in fita fes in tafi masallaci daga nan kuma in dawo. Juma'a dai ya fi min kyau.

Ah, asalin kyau ma, asalin kyau ma. Idan zan yi rubutu a makaranta, malumana da dama suna cewa rubutuna yadda na san kwamfuta. "Yace kai rubutunka kamar kwamfuta yake." Don gaskiyar rubutuna yana da matukar kyau sosai da sosai. Yana da matukar kyau sosai. Ina da good handwriting.

Salati, salati na ɗaya daga cikin abun da na fi so a abinci gaskiya a vegetables. Saboda in zan ci shinkafa da wake to sai na sa salati. In zan ci duk wani abinci na da nake ci yanzu, yanzu haka sai an yanka min salati a gefe sai na ci ganye sosai da sosai. Ina son salati, ina son salati sosai ina ci.

Eh ina kunna tsaron batiri a wayako. Ina kunna shi saboda maintaining da kuma rage wahalan shan batiri yawanci ina kunnawa ma masamman ma idan zan kunna nake yawan ta kunna shi haka ne.

Eh akwai burodi da na fi so gaskiya, burodi maras siga. Akwai burodi da ake yi maras siga muna cin abinci ne da shi. Bincika sau mai siga ba da kuma mai wayan nan product a ciki ba. Burodi ne, flour ne kawai ake use nashi ake producing nashi. Shi burodi kawai dogo haka toh da shi nake amfani yawanci da shi nake amfani.

Idan zan ajiye kuɗina ne, wallet nake amfani da shi, ina da wallet da nake ajiye kuɗi ajeyena. Idan kuma zai kasance a ajiya ne na gida kuma ina da asusun banki, ina ajiye shi ne a asusun banki na. Wannan idan natashi bukatansu kawai ba wani ɓata lokaci, zanyi transfer in yi buƙatuna da shi. Idan kuma na cikin wallet ne in na je sai abuna zan fidda wallet na zan biya da shi ba tare da ya bari koya zurmaye ta wani kuma.

Eh ina iya yin iyo, ina iya yin iyo sosai. A ruwa ba ina iya yin iyo a ruwa saboda ai mun yi wasa ruwa lokacin da muna yara idan mun tafi kogin ko wani danrrafi haka muna zuwa muna wasa da ruwa. Ina iya iyo sosai da sosai. Ina son ruwa, ina son wanka a ruwa ko a swimming pool ne ko kuma a rafi.

Babu adadi, babu adadi. Intetet nawa till down ne yana buɗe. Wi-Fi nake amfani da shi. Idan dai wayana ya kasance baya kan internet, to gaskiya na tafi makaranta. Amma yanda ina nan, Wi-Fi ne till down. Internet nawa buɗe saboda ina da ta'amuli da internet sosai da sosai.

Kafar number one Facebook, na fi amfani da Facebook sosai sosai. Kuma sai Instagram, sai Instagram number three din shi ne IG. Abun nan X Twitter to waɗannan ne na fi yin amfani da su wajen watsa labarai da kuma bibiya labarai.

Addu'a kam sosai ma, addu'a kam ina yin shi ba adadi, ba adadi. Ina yin shi kuma ina sa a yi min shi. Ina rokon iyayena su min shi saboda idan na tashi da safe ina sallar asuba zan yi addu'a. In naje nayi sallah, duk sallolin da zan yi biyar dinnan duka sai na yi addu'a. Na rayuwa, da kuma lokacin da zan kwanta bacci sai in yi addu'a.

Eh ina jin hayaniya sosai. Ina ji hayaniya duk inda yakasance akwai surutu ko hayaniya ina ji, ina ji sosai da sosai. To amma ni gaskiya kamar yadda da na faɗa na fi son hayaniya mai muhimmanci saboda ko kasuwanci damu ke ciki hayaniya wajen. Amma da akayi hayaniya ina ka so wance ta wannan noman ne saboda bana shiga hayaniyan da ba na wa ba ko bana shiga hayaniyan da ba bai da amfani.

A'a ina buɗe taga sosai ma ina buɗe taga. Don inna rufe ƙofa na dai to taga na kuma zai kasance a buɗe ne. Na tsonsa sama ventilation sosai da sosai especially idan zan yi bacci. Musamman in zan yi bacci to nakan yi a buɗe taga na don in samu iska sosai da sosai. Wannan haka ne, haka ne.

Eh, a kan gado nake kwana. A kan gado nake kwana. Dai ke, wajajen da muke kwana kuma akwai sanyi kuma akwai tiles ne. So tiles in sanyeshi bansun shi gaskiya nafi kwana a sama. A kan gadona, anann nake kwana har gari ya waye. Idan Allah ya sa an tashi, sai fita kuma activities. Amma kan gado nake kwana.

Ina hawan keke sosai da sosai. Ina hawan keke, ai tun muna yara mun yi wasan keke sosai kafin mu girma. Yanzu ne dai kawai inda yake rayuwa ya sauya kuma yanzu inda muke ana zuwa aiki ne da nisa, to shiyasa ba mu hawan keke ba. Amma ina hawan keke, ina iya hawan keke sosai. Na saba da lokaci da kan hau keke.

A'a, a'a, bana taunawan goro, bana cin goro sosai. Bana cin goro, bana cin goro. Kumama especially a wajajen society mu mun cin goro ga matashi sai suna ce babu ne ba mai kyau ba tsawon. Sun fi, sun fita a malli da yin amfani da goro a wajajen mu. Bana amfani da.

Eh, lallai na fi son kai marmari, na fi son watermelon, lemu mango, mana kankana. Na fi son kankana, na fi son lemu. Ina son mangwaro ma sosai da sosai sannan kuma ina son inibi, inibi. Ina son kuma strawberry, ina son strawberry sannan kuma ina son apple. Apple ma ina so sosai da sosai.

A gidanmu, a gidanmu mu ƙwaya ashirin da tara, ƙwaya ashirin da tara daga ya kama daga ƙannena da kuma yayyena maza da mata. Mu kama mu na kai ashirin da tara a gidanmu saboda matan baba na sau huɗu ne, matan baba na sau huɗu ne. Hmm.

Sosai ma, sosai ma ina buga rubutu da sauri, da sauri ma sosai. Ina da sharp good handwriting, sharp, sharp. Sosai ma ina rubutu da sauri saboda yanayin aikina da na yi lokacin da na gama college dina. To na zo na yi karantarwa, to na yi experience na wasu abubuwa da dama. Harda rubutu da sauri akwai ɗaya a ciki. Ina rubutu da.

Eh ina sanya agogo sosai da wuya, da wuya in shirya zan fita ban sanya agogo hanuna ba. Ina amfani da agogo sosai da sosai ma. Ma'abocin san agogo ne sosai. Ina amfani da shi indai na shirya zan fita to agogo na hanuna sai dai kuma idan na dawo kuma to yana ƙasa saboda cika son nauyi inna dawo gida ba kuma ina so in huta.

Hotunan ado a wewena suna kan fayilsi na, suna kan fayilsi na da yake nan akan memory card. Suna kan fayilsi memory card dina wanda suke kan wayana kuma suna kan gallery na. Bana buɗe dabar hotuna duka suna nan a fili, suna kan gallery wayana. Saka makon ba mutum bane mai neman shi, ni ban yi ba. Mutum bane mai neman shirye-shiryen wasu abubuwa dun ɓuya.

Na fi son launin fari da baƙi. Wannan ina son su sosai don ko kayan da nake amfani da shi ne ko takalman da nake amfani da shi to, naga na fi son amfani da launin fari da kuma baƙi da kuma light blue. Ina son su wannan sosai da sosai. Duka huluna na takalma na su kayimci iliminsu da.

Launi baƙi ce, launi baƙa ce, launin ta baƙa ce. Ya karɓo takardu. Launin ta baƙa ce sabida ana amfani da shine wajen aiki sabida datti. Baƙi na iya hiding ɗin wasu abubuwan da ba ra'a gane ba, to baƙi ne.

Ina son miyan kuka kamar yadda na faɗa, miyan kuka, miyan zogala, miyan tafasa, miyan, miyan Menene ɗayan nan, miyan alayyahu, ina son miyan alayyahu. Sannan kuma.

Eh duka biyu dai. Hakan nan bana son yayi zafi sosai, bana so kuma miya yayi sanyi. Miya nafi son daɗin zafi zafi, ɗumi ɗumi haka da ɗan ɗumi ɗumi. Ɗumi ɗumi ake faɗa. Nafi son shi haka. In yayi sanyi bana iya cin miya. Haka zalika in yayi zafi kuma sai na jira ya ɗan huce kaɗan kafin nayi fara ci.

Waini, ma'abocin son turare ne. So sai da sosai. Yanzu ma haka gashi akan tebur na in za ka gani turare na. Ina ganin turare ina di shi. Ya kai kala biyar wanda nake amfani da su. Ina son sa turare. Indai zan fita to turare tana wajena. Haka kuma akwai turaren ɗaki kuma na ɗakin awanna. Ina ta'ammali da turare sosai. Ina son turare.

Eh wayata na fi amfani da ita da daddare ne. Daddare bayan na dawo ina ɗan samun sa'a biyu haka awa biyu ina kallonta. Saboda reply ɗin wasu saƙonnin da kuma karanta wasu jaridu kafin in kwanta bacci. Hmmm daddare na fi amfani da ita saboda ɗara na gabar da lokaci.

Abokan cinikina suna zuwa ne wajen da nake, wajen da nake kasuwanci. Suna zuwa ne su saya kaya a wajena. Hakazalika kuma, ni ɗin ma in zan je in sare kaya daga kasuwa, nakan je wajen maigidan mu ne in je in sare kaya. Suna zuwa ne wajen da nake kasuwanci saboda ai shago ne nake da shi. Ehn suna zuwa dai.

Eh, ga wanda na sani, ga wanda na sani na kan iya raba wurin da nake, sannan kuma ga wayanda suke son sayayya fili na, kuma na kan iya raba wurin da nake. Ta yanar gizo. Amma personally in postor shi public kowa ya sani ko wa ya gani wannan babu shi, babu shi. Haka yake al'amari.

Ina cin tafarnuwa, ina cin tafarnuwa amma an fi dafa min shi a abinci. An fi dafa min shi a abinci ko kuma ni dai ma in zai yi abinci tun ina makaranta. Yanzu ma haka in, zan je makaranta indai zan yi girki ne, zan yi girki toh gaskiya ina cin tafarnuwa, ina cin tafarnuwa sosai.

Eh launin harskolo, launin harskolo ne bango gidan mu duk haske launin harskolo. Pant inda aka yi shi, mm, ciki in da ake kuma fari aka makasa. Mm, wani kuma blue akwai falo blue ciki kuma za a ga fari a kan the launin yake. Mm.

A shagona, a shagona nake cin abinci a wurin aiki. A shago na akwai wata mata mai yin abinci, to inada kulana kan ya karɓa abincina na rana. Na yamma kuma a gida nakeci da na safe duka a shago shima nake ci.

Eh, ina ɗan taɓa bacci da rana kaɗan. Idan gajiyan ya min yawa, ina so in samu hutu. To ina ɗan kishin gida kaɗan, Inyi bacci kaman na sa'a ta minti talatin ko awa ɗaya haka, ya ishine. Hmm.

Eh, ina amfani da kwamfutana. Ina amfani da kwamfutana a makaranta ina da shi, ina amfani da shi. Eh, ina amfani da kwamfuta sosai da sosai saboda yanayin karatun da nake yi ma dole sai da kwamfutar. Research nake yi a kan masters dina saboda ina amfani da shi.

Ina iya buga wasu sake, ina iya buga wasu sake sosai da sosai saboda ai sake wata iska ce wadda takan bi daga-- ta tashi daga makwal to zata fita takan haɗuwa da wasu sassa na baki daban-daban to yadda zaka tsarrafa shi duka don ya fita da wannan sound ɗin to ina iya fidda shi.

Eh ina son ɗakina yayi haske sosai da sosai. Nifa in ba barci zan yi ba to bana kashe wutan ɗakina. Ina kunna wuta sosai da sosai. Ina son ɗakina ya kasance na haske. In zan kwanta barci ne yi kawai nake kashewa da yake bana son wuta a cikin ɗaki lokacin da nake barci. Eh amma ina son haske sosai da sosai.

Eh ina yin motsa jiki, ina yin motsa jiki kullum inda yamma bani da aiki sosai ina zuwa motsa jiki wata rana ko sai na tashi. Da yamma na tashi daga kasuwanci dana rufe business ina ta anan ne zan tafi motsa jiki. Inje motsa jiki sosai da sosai. Ina wasan kwallon ƙafa, malaki ne na kwallon ƙafa.

Eh gidan abincin da ake yin traditional food, abincin gargajiya. Don ni fa na fi son abincin gargajiya gaskiya. Su ne favorites dina a kan cin abinci. Ina son abincin gargajiya sosai da sosai. Hmmm! Su nafi so.

Eh ina son ice cream. Ina shan ice cream kuma, kuma na fi son vanilla, vanilla ice cream. Vanilla nan ya fi min daɗi wajen kamshin flavor dinsa kuma yanayin shi da garbin shi a baki yana fi jin daɗin shi. Da shi nake kuma amfani da shi. Hmm.

A'a gaskiya bana iya juriya birkono mai yaji. Duk yadda nake jin yunwa indai zanci abun birkono to na gwammace in haƙura da abincin kwata-kwata. Eee ina son dai yajin amma kuma ba yayi birkono haka yi zafi ba. Kaɗan daya haka kaɗan yadda zai bada taste a baki. Hmmm.

Makullanmu in zan tafi da shi na gida, ina tafiya da shi wajen kasuwanci ko kuma makaranta. Ina aljihuna, idan kuma na dawo yana kan daks ɗin cikin ɗakina yana zaune. Bana nesa da shi saboda ban ci kamantawa da shi wani fili ba ko kuma in zai yi sashe inda zai faɗi saboda muhimmancinsu sun fi sun kasance waɗani.